Eh, ina ajiye kwafin bayanaina saboda ajiyar yana da mahimmanci saboda za a iya neman su a wani wajen. Ko kuma sun ɓata amm idan kasa, mu kana da kwafin su zaka samu ka je ka yi, a sake fitar da irinsa domin ka ba wanda kake son ba da wa.

A'a, bama raba abinci da mutane saboda yawanci ci da mutanen ma zai baka dadi wajen idan kuna ci kuna fira zai baka dama wajen cin abinci da yawa. Amma idan kai kaɗai ne, zaka ga baza ka ci da yawa ba. Wannan dalilin ne yasa muke cin abinci da mutane.

Eh ina iya kunna wuta sosai saboda ni yanzu ina iya kunna wuta ta abinci kuma ina iya kunna wuta ta masu wutan NEPA. To duk wani abu da ya danganci wuta na iya sarrafa shi saboda a Arewa nake.

Eh muna kunnawa ada amma yanzu da aka samu chanjin lokaci bama kunna shi saboda lokacin sanyi iska takan iya ɗauka kuma domin a samu matsala shi yasa yanzu ba ma a zuwa a siyo shi barantana mu kunna.

Ina yin wanka bayan lokacin da na tashi. Nakan ɗau na ruwan zafi a wanne yanayi na sanyi ya tafasa sai na samu na je na yi wanka domin na samu na shiga jama'a. Ina yin wanka da safe kafin na fita wajen aiki.

Kirim ɗin da na fi so na fi amfani da vaseline saboda rashin ƙinbushewar jiki. Yana da zama a jikin mutum ba kamar sauran kirim ɗin ba. Mayika haka amma idan kana amfani da shi haka, haka yana ba tare da ka nemi wani man ba.

Gaskiya duka biyu inason zama a ciki wani lokacin idan ka gaji zama a kan taburmar zai dan fi ma sauki idan kuma nomal farko ne kafi son zama akan kujera saboda za ka bi zauna inda ka ke so.

Eh, kuɗin lantarki ya danganta da abin da ka zo ka yi amfani da shi a wannan wata. Saboda mita ce iya kuɗin, abin da ka yi amfani wutar da kai da shi iya kuɗin da za ka sha. Shi ne yawanci yanzu ba a biya kuɗin lantarki. Mita ake amfani da ita ta wuta.

Eh albashi in ba a jiran shi, idan ka ce da albashi za ka dogara, za ka yi ta tunanin an tura ma kuɗi ba a tura ma mu kuma yanzu mun fara aikin ba ma. Faranta na nayi jiran albashi na aikin kai na ne a biya ni.

Lokacin da nake damuwa, wani lokacin nakan karanta Alqur'ani, wani lokacin kuma nakan tsiro fina-finai domin na je na kalla saboda ya kautan min da wannan damuwar. Kuma na shiga cikin abokanaina mu je muyi zama fira saboda zama kai kaɗai shi ma wannan damuwa ne.

A'a, ba ni da sa hannu a saƙonnin mu saboda duk abin da bai shafi ka ba, ba sai ka shige shi ba. Kayi abin da yake shafi ka shi ne kawai. Amma sa hannu a sakonninnuka ba namu bane. Wannan dalilin da yasa ba na sa hannu a saƙonninnika.

Aha sosai ma muna ja karatu saboda lokacin karatun kwanan ya fi daɗi saboda ba hayaniya ba komai. Haka zakayi ta karatun ka, kuma yafi zama sosai acikin kwakwalwa. A karatun kwana yana da daɗi sosai da sosai sai ma wanda ya gwada.

Ah ina riƙe lema musamman idan zan tafi kasuwa saboda in a na ruwa in kaɗa shiga lemarka za ta kare ka daga dukan ruwa. Wannan dalilin yasa na saye ta na ajiye ta a gida ko ba a yi ruwa ba zan fita ko da ba za a ce ruwan zai tare ni a hanya, zan dauko a ba ta na sa na tsallake ruwa cikin sauƙi.

Ina bikin ranar haihuwa ne cikin nishadi da abokane da yan uwa. Gamai su zo mu kama waje mu yi murna, a siyo kek da abubuwa de, mu je yankawa, yan uwa su ba da gudummawarsu, abokanai a yi murna, a ji keɗe-keɗe, a ji murna, a sha lemo, a koma.

Ai kowa zai ce ma fa AC saboda fanka AC ta ɗauke duka komai, ba ruwan ka da sai ka je inda fanka take ko meye AC. Wasu sun ce AC na sa mura a'a talauci ne AC. Tafi nafi son AC sosai saboda tafi ratsa jiki.

A'a ina tafiya da sauri sosai ma, saboda gaskiya ni bana son jira. Shi yasa idan ina tafiya yanda kasan ina gudu saboda ina sauri na ga naje inda nake son zuwa. Ban iya tafiya a hankali ba. Wannan ya samo tun ina yaro hakanake. Ina da sanyin sauri.